Kana rera waƙa lokacin wanka. So wannan abun da yake nufi ke nan ka shiga bayi ko kuma kana watsa ruwa ko kana wanka sannan kuma kana rera waƙa a bayan gida, waƙan ko kana rera wa da bakinka ko kuma yana bugawa kana bin shi. So wannan shine taƙaicecce abun da rera waƙa lokacin wanka ke nufi. Kuma kana rera yana nufin namiji ne ba mace ba. Namiji ne yake wanka yake rera waƙa kuma tambaya ne da alama.

Kana zuwa gidan fim? So a takaice dai wannan yana magana akan namiji, wanda yake zuwa gidan fim. Wato gidan da ake nuna TV ke nan. Kuma da alaman tambaya ne ake yi. Ba wai ba da umarni bane, ko kuma wani abu. Tun da akwai alamar tambaya a gaban harufan. Kana zuwa gidan fim? Kana zuwa kallon fim? Ko kuma kana zuwa gidan fim kawai? Za'a iya fassara shi da haka. Amma dai abun da ake fin nufi da wannan kalman shine, namiji ake tambaya sa yana zuwa kallo a gidan fim. So kuma fim in ba wai ana nufin ko ball ba, ana nufin kaset kenan. A takaice dai.

Wane abincin gargajiya kafi so? Eh to wannan kuna neman bayani ne akan kayan abinci da wanne yake so. So, tambaya ne ake yi, wane kayan abincin gargajiya kafi so ko wane abincin gargajiya kafi so? Abincin gargajiya na iya ɗaukan abincin da ake dafawa a yankunan ku ko a garin ku ko a gidan ku, wanda ba ko ina ake yin shi ba. Na gargajiya ne, misali kamar ace ko dambu ko gwaten shinkafa ko taliya da dai sauran. Ba wai janaral abinci bane wanda kowa yake ci. A'a, wannan ana nufin iya na gargajiya wanda ake yi ko a iya yankunan ku ko a iya gidan ku ko kuma iya garin ku.